Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa. Idan na shirya ma ruwan sama, to nakan riƙe lema a lokacin ruwa. Idan na fita, na je wani wuri.

Kana rufe baki lokacin ama? Eh, ina rufe baki lokacin ama. Ai rufe baki lokacin ama yana da kyau kuma abu ne mai mahimmanci wanda ya kamata kowane mutum ya yi. Rashin rufe baki lokacin ama ya nuna cewa mutum ba shi da tarbayya mai kyau.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Idan na samu damuwa a wurin aiki, na kan yi tunani mai zurfi. Har sai na samu sakari ko kuwa na kan je nema sakari a wurin abokanaina wanda suka fuskance wannan damuwa an kuma suka magance shi. To yanda nike yi kenan magance damuwa a wurin aiki.

Kana yi kiran bidiyo, eh ina yin kiran bidiyo sosai. Nakan yi kiran bidiyo da abokanina, nakan yi kiran bidiyo da iyalaina.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Nakan tafi wurare a cikin mota, musamman motan, ah, commercial.